Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Na kasance kowane yamma nakan zauna tare da abokanai na kaman da yamma haka, shin ƙarfe bakwai muna tare da su zuwa ƙarfe takwas, muna zuwa ƙarfe tara haka. Wayansu lokutan har zuwa ƙarfe goma, ma muna tare da su mukan zauna a ɗan fira a tattauna. Bayan, bayan, bayan na fito daga sallar magriba haka, bayan magriba zan zauna a gida in ɗan huta a yi wannan da haka. Sai kuma in ta samu na in yi isha a gida shima haka, the same thing a huta ɗan yi wasa a yi murmushi, a yi wancan, a yi wannan. Sai kuma yan bayan yannn mintoci dai haka bayan sallar isha sai in fita da yamma nan misalin ƙarfe takwas ke nan in je in mu zauna tare da su a yi fira. Waannsu lokutan mu ka ji mun buga ƙwallon dare, wayansu lokutan maza a zauna a ɗan yi fira nan kawai. Wayansu lokutan kuma sai a je a kalla ball. A je a kalla wasa. Idan club ɗinka na da match to sai a je a kalla. Haka a zauna dai a yi ta fira, a yi abun da zai ɗan ƙara, ƙara jama'a.

Yaushe kake fara aiki kullum? Kamar dai yanda kuka sani kullum na kasance nakan fita gida, in tafi aiki ƙarfe shida na bar gida, ƙarfe bakwai na isa wajen aiki. Saboda duk yanayin gari, duk yanayin go slow, duk yanayin hatsaniya, na san ƙarfe bakwai ina wajen aiki. In zan zauna a ɗakin kinsan ɗan huta ɗan rage ɗan hayaniya in duba ya ake ciki ɗan ɗaihak in canza yunifom in yi kaza in yi kaza misalin ƙarfe bakwai da rabi. To a daidai lokacin nan nake fara aiki na ƙarfe bakwai da rabi nake fara aiki na kuma kullum nakan fara ne da nakan fara duba matsalolin da ke wajen aikin tukuna. Zan dudduba in jira in duba inda akwai matsala inda babu matsala nan kaza nan kaza kaza a ina mun kaza a aiki nan sai in ciki na taɗa shi sai in koma in dawo in fara kwashe shara. In na fa in na kwashe shara da sai mun fara kwashe shara to tsakanin ƙarfe bakwai da rabi zuwa ƙarfe takwas da rabi bayan lokacin na hara da na fara na gama kwashe shara na nayi shara. To tsakanin wannan lokacin tsakanin wannan lokacin daga wannan takwas da rabi dinnan daga wannan takwas da rabi dinnan zuwa tara tara da rabi nayi moping na san inda nake. Daga wannan tara da rabi dinnan zuwa goma kaɗan zauna ɗan hutawa ɗan daddan na waya in yi kaza in yi kaza. Wannan lokacin kuma ɗan lokaci kaɗan sai in taya shi in shiga bayi in wanke bayi na in gyara in yi wancan in yi wannan. To a wajen wanke bayi nan mukan nakan ɗan yi awa biyu haka awa ɗaya a wannan lokacin kuma a rana. Na haka yace nake tsara aikina kuma yace nake fara aiki na ke nan ƙarfe ƙarfe bakwai bakwai da rabi ina fara aiki zuwa takwas.

Babban nasaran da muke samu a aiki babu kaman a ce yanzu ka je ka yi gama aikinka, ka yi aikinka ba tare da ka samu matsalar kuɗi ba. A ce ka-- a ce ka yi aikinka ba tare da ka samu kowane matsala ba. Duka abun da ya kamata a ce ka yi, ka yi shi a daidai kan lokaci. Idan gyara ne a ce ka yi gyaran da yacce yakamata, ka yi shi da kyau ba tare da ka samu wani matsala ba. Idan, idan ma ba gyara ba ne ba wani aikin ne daban. Kila, kila yana sabo za ka gyara shi. A zo ka duba ka za duba ka zo ka za haka. To za ka ga aiki ya yi kyau. To yana yi idan aiki ya yi kyau gaskiya ba ƙaramin nasara ba ne, babban, babban nasara yake. Babban nasara yake nan. Dan haka to za ka ga an ji daɗin aikin ka, an ji daɗin yin aikin da kai. So babu irin nasaran babban nasaran da muke samu ko a aiki ko babu irin kaman a ce ka gama aikin yacce kamata ko kuma a ce ka yi aikin yadda ya kamata. Idan shara ne mopping da, da ka, da, da, da a ce shara da mopping sai kuma za ka wanke mai. A ce to yau ka zo ka samu ka yi aikin da yace kamata, ka yi shi clean, clear. Ko ina ya fita fes fes, kowa yana alfahari da kai. To za ka ga babban nasara ne wanda kai karen kanka za ka ji daɗin wannan nasaran da ka cim ma. Kai karen kanka za ka ji daɗin wannan nasaran da ka cim ma. Saboda haka irin dai nasaran da muke samu ke nan a ce yau ka yi aiki, ka gama akan lokaci kuma ka yi aiki ba tare da an, an yi maka complaint ba sai kuma babban abun da ake wannan babu kaman irin, irin a ce ka yi aiki ba tare da ka ji ciwo ba ko kuma rashin lafiya ya kama ka. Wannan yana ɗaya daga cikin nasara babba wanda muke da shi kuma wanda muke samu a wajen aikin mu. Dan gaskiya in ka kasance wanda yake aiki tukuru, haka ko nasara yana tattara kai. Dole za ka samu nasara babba.

A gaskiya ban cika san wurare masu hayaniya ba dan ni karan kaina ni kaina bansan hayaniya, ban san shigan mutane sosai kace kazo ina yi tafiranda bai kamata ba a yi wancan a yi wannan. Dan most da yawa zakaga wurare ma wurare mai sa hayaniya akan samu matsala wasu lokutan a a a bake da yin dambe wasu lokutan kuma a dai tashi lafiya. Amma dai zama waje zama waje mai hayaniya ba waje bane ba wanda zan iya cewa.

Wai wai wai la la la. Busa tsaki wa ay wann nan aikin abarwa mata gaskiya kam aiki ne wanda mata ne suka fi iyawa. Mata suke yin aikin nan. Busa tsaki in dai har ba ka da kwarewa a wajen bushe tsaki kam yana yin wahala. Sai dai kai ta bushe tsakin, kai ta bushe abin da ake so a girka ko kuma abin da yake important kana barin, kana barin duwatsun. Ka ga ko wanda yake da, ka ga ko wanda yake da experience, wanda ya san, wanda yake da ilimi a kan yin aikin shi ne yake iya busa tsaki. Shiya sa kullum muke gode ma iyayenmu mata wanda suna bada lokacin su su yi wannan aikin. Yacce ya kamata su yi mana girki da safe, da rana, da yamma, da daddare. Ko da yaushe suna nanmana. Allah ya biya musu, Allah ya biya musu da gidan aljanna. Shi watan busa tsaki ya danganta da ranar wane irin abinci za ka ci ko ƙila in za ka yi fate, in za ka buja, in za ka buuusa tsakin fate sai ka wari na dambu haka. Wannan dukma yana faruwa shima haka. Akwai kuma wa'yanda buɗe iyayen, akwai kuma waye, akwai kuma wanda wake ne. Yes akwai wanda wake ne, gero haka dawa duk akan bub bushe su.

Yaya kake taimakawa mutane wato shi taimako. Taimako ya kasance abu ne mai kyau. Da ace mutum yana hayi, abu ne mai kyau wanda a a ce mutum yana taimako, ko mun ƙanƙanta abu ko mun girma abu taimako yana da kyau. Koma me za ka ba da taimako yana da kyau. So ni ina taimakawa mutane yi gaskiya idan naga halin da suke ciki. Wanda ko da ace ma mutum bai tambaye ni ba, in dai naga akwai wannan zan taimakawa shi. Wannan na kuma a ce ka tambaye ni. Mutane dayawa basa gane wani abu ka ɗau abun ka ɗau matsalan ka ka je ka ba wa wani shi be taimakawa maka ba kuma be solba maka kyas ba. Amma wannan duk ba matsala bane. Taimako ina taimakawa mutane ta bangaren in dai hak ina da abu wanda dukan kan taimakawa in ba shi in ci ga shi ka je ka yi amfani da shi. Ko kuma in taimaka inve ya basshhi ni zan yi wannan.